Teburanmu a wurin aiki suna da tsayi dogaye ne, suna da, suna da foam sabida kuma suna da computer stand sabida yawan muna aiki yawa da computer. So teburan mu suna da laushi kuma yana da wurin da ake sa cable ta tsakiya. Teburan na da kyau, yanada is very smooth an gyara shi mai kyau.

To, launin da ido nake da shi baƙi ne. Dan na sha duba mirror kuma na sha tambaya baƙi ne. Ba kamar na kowa bane, eh, nawa ƴansu za ka ga brown ne, nawa waƴansu kuma za ka ga kamar kalar sama ne. A'a, baƙi ne.

So nidai ina son wasan ƙwallo na ƙafa wanda ake bugawa sosai. Don shi za ka motsa jiki, jikinka ko'ina ƙafafuwan ne, kai ne, hannu, zakayi tsalle, zaka yi gudu, zaka yi tafiya. Dai da saurinsu kuma shine a wajen mu za ka same shi mafi sauƙi ka buga ba kamar irin su basketball su table tennis duk wayancan ba'a cika son bugawa sosai ta gefenmu.

Eh gaskiya ina, ina ficin tufafi dan sabida wata sa'i za ka nemo tufafin da za ka sa wanda a goge ne wanda ba a goge ba. Ya za ka yi? Don gaskiya wata sa'i in za ka je wani waje ba za ka iya sa kaya da ba goge ba. Ina dubawa gaskiya ina nema sosai dan sabida ka fita da kyau da tsafta cikin mutane.

To a gidan mu dai ana share gida sau biyu. Muna share da sassafe kaman daga Monday zuwa Alhamis kafin a fita aiki. To sai zuwa da yamma ana sake sharewa sannan a kwanta. To an dai ga Asabar ne har sau uku ana sharewa saboda ranar Asabar kowa na gida, gida na iya datti sosai.

To gaskiya wurin aikinmu ina jin daɗin shi. Ba hayaniya, ba faɗa, ba raina babba. In akwai abin da baka gane ba, za ka kira wani ya zo ya nuna ma dan saboda kowa ɗalibi ne kuma ana kan koya ne kullum. Ba wai kai kaɗai kana da aiki sai ka aza kai ka fi kowa. Ba wurin kamwar akwai haɗin kai.

Eh gaskiya ina bin kudi ta waya, saboda yanzu rike cash aiji ne, gwamma kawai ka tura ma mutum ko kuma ka riƙewa kuɗi dawa. Kuma saboda za a yi ma sata kuɗin zai iya ƙonewa zai iya jigewa. Kuma in kana so ka tura kuɗin a baya ta fi sauƙi da a hannu.

To izinin hutu kam, indai akwai abun da yake yi ma hutu ko zan yi tafiya ko da dawuri nake gaya ma ogan mu ko kuma in rubuta lita sannan gaya ma ogan mu zai raka na zai iya bani zai bani kuma na ƙabar hutu damin dole sai na haƙuri.

To dai zama a inuwa bana yi. Yawan cin zama a inuwa sai dai gama an bani punishment sai a ce muyi kneel down. Waɗanda yayi zama a inuwa yana, yana saka fa ciwo sosai kuma ba inda mutum zai zo na da kyau bane, ba natsattsen zama bane.

Eh sosai ina iya dafa abinci, don saboda ni ɗan makaranta ne. Na koya dafa abinci ina dafawa, amma dai tuwo ne matsala. Ina iya dafa abinci daga kan shinkafa, spaghetti, macaroni, dambu ne, kifi ne, miya alayyaho ne, miyan kuɓewa ne, gurasa ne, bambara ne, wara ne duk ina iya yi amma dai tuƙa tuwo gaskiya ban iya yin shi sosai ba, amma ina gwada gwadawa.

To babban nasara da muka samu awajen aiki shine ogan mu ya kakkara mana kuɗi a wajen aiki sabida aikin kamar suna ƙaruwa. Ana samu aiki daga manyan mutane, babban aiki da zai kawo kuɗi mai yawa. To gaskiya dai mun samu ƙarin aiki a wajen aikin mu.

To gaskiya ina yi dan sabida ba ko ina bane nake taɓa wayana kaman shiga da waya bayangida, kuma bana cika yawan zuwa da waya in taɓa wayana in hannuna akwai datti kuma wayana bana ajiye shi a ko'ina. Lokaci in wayana baya jaka yana cikin aljihu dan sabida bana son taɓe taɓen waya in ana aiki ko wani abu.

Eh ina son yin tunatarwa dan a kwai wadansu ayuka in ka fara yi hankalin ka zai tafi sosai kuma ba wai lalle ba ne ana son shi a ranan so za ka iya ajiyewa kai aikin da ake so a rana ko kuma akwai aikin da aka baka a lokaci ka za ka ringa yi. To dole sai ka ajiye aikin da ke hannun ka kai wani in ba wai sai da tunatarwa ɗin ka saba za ka iya manta wa har zai iya jawo a samu matsala tsakanin ka da ogan ka da wayan su.

Eh, yana ɗan yin iyo. Da lokacin da muke zuwa ƙauye, mutum na ɗan yin gwadawa, yana ɗan yin bule. Daɗaidaɗa kana yi, kana mosquito amma riba wai na iya sosai ba. Ruwa yana da zarfi gaskiya. Ba mu iya zuwa can cikin ruwa ba ko da nisa. Ba na so mutum wata sa'iya, ruwa na kashe mutum da sauri. Kana za ka lamtshi, mutum ba zai lura ƙalici ba mai wahala tunda ana yara na da yawa. Sai dai gaskiya shi iyo, eh, ruwa ɗin akwai daɗi. Kana bule, kana yin gaba, kana yin baya, kana yin naushi, kana juya.

A'a gaskiya bana sa tabarau dan saboda idona na da lafiya. Tabarau sai wayan su masu ciwon ido. In dai na sa tabarau sai dai irin shid nan na gaju, na birgewa, wanda aka saka domin ka cinye zuciyan wata ko kuma ka fita klasi klasi kai bos. Shi ne nake sa amma bincika sawa idona ba. Dan masu sa tabarau nan za ka ga basa gani daga nisa ko kuma in abu yayi kusa basa gani ko haske ko wani abu. Ni dai gaskiya idona na da lafiya, Alhamdulillah.

To gaskiya, yanda nake jagorantar mutane. In an bani aiki, ni nasan me zanyi. In mutane zasuyi min aiki, ina binsu a hankali ne, sai dai hakuri da natsuwa. Akwai wani, ba wai bai iya aikin ba amma saboda ruɗani ko abubuwa yayi yawa a kai, ya cika kanshi da yawa, bazai iya natsuwa ya ma aiki ba. So irin waɗannan ana bin mutum dalla-dalla ne. Wane yi haka, wane yi haka, a'a wane ba haka ba. Ba'a yin ihu ba, ba'a yin zagi ma mutum, sai hakuri da mutane. Mutane na yin mistake, ba kaman mashin bane ko calculator daga yin two plus two ze baka four. Mutum zai iya ce ma three ko five, wata sa'i abubuwan nayin yawa. So sai ka bi mutane ahankali, shine zakayi nasara a rayuwan ka dasu. Kuma in zaka jagoranta mutane, ba wai iko da izza zaka nuna musu. Zaka nuna musu ƙaunane kuma kai mutum tsayayye ne da ka shirya yin abu. Zasu bika duk ya kayi dasu.

To, kyautan day yana yake so baya yana dangantaka daban-daban. Akwai kyautan da aka ba wa mutum lokaci kaza, akwai kyautan da aka ba wa mutum lokaci kaza. Mu dai mun san cewa yawan kyauta day in dai kana so ka ba mutum kyauta yanzu kudi za ka ba shi. Amma dai ina so in yi wa mutum kyauta ko in ba shi abun da na san yana nema ko kuma in ba shi abun da na samu don saboda wata sahi. Sai dai abun da ka samu ne za ka iya bawa.

To, abin da nake son canja wurin aiki shine ina son canja wurin zama don saboda in ka zo na wurin ya daɗe, ɗuwawun ka akwai basir, akwai cututtuka da zai iya damun ka, zai rage maka ƙarfin namiji ko wani abu. So ina yawan canja kujera, in kai aiki gaban awa ɗaya, um, awa uku, huɗu ko biyu kaɗan tashi ka motsa jiki kaɗa ka canja kujera kaɗan motsa jiki da sauran su.

To, na fi sa kuzari da safe. Da safe in ka tashi da lafiya, ka koshi meya rage ka sa kuzari ka gama aikin ka kafin rana. In rana ya fito, an san aiki baya tafiya. To ga ka indai da safe ne nafi sa kuzari. Da yan mannan lokacin mutum ya gaji jiki yana neman hutu sai ka tafi gida ka huta.

To, na fi son taxi, taxi ya fi sauri. In dai bus ne a cikin gari babba ba za ka kai inda yake so da wuri ba, dan saboda in goslow ya kama ku taxi zai iya bi, bi, bi, bi ya wari. Amma ka ga bos shi kuma ba zai ba. Kuma bos baya tashi wasai ya cika. Taxi kuma ko da mutum ɗaya, biyu zai tafi in ya samu wani a hanya ya ɗauka. Ma shi bus da yan da kai ya gane shi sai ya cika kusan mutane talatin, ɗari da wani abu sai an jira sun shiga kafin ayi tafiya.

Ina guge haƙori sau biyu. Ina gugewa da sassafe ina tashi kamar misalin ƙarfe biyar da minti talatin. Sannan ina kafanci abinci, sannan ina guge haƙori bayan na gama ci abinci tire tire kafin kwanta domin na ciccire abubuwan da ka ci. Wannan ka ci kifi bakinka wari ka zuga tashi da yawa baki baki yana wari.

Eh gaskiya ina rike lema in baka rike lema ba akwai nan da nan da zaka fita ruwa zai jiƙa ka kuma dole sai ka fita da sauri. Dan a ko wani waje da za kaje in baka zuwa kan lokaci ba gaskiya ba dadi. Tunda an ce punctuality is the soul of business wato zuwa da wuri ko zamana a wurin kafin wa'yansu shine asali zuciyar sana'a a same ka kullun. To in dai baka yi da sauri ba ruwa har yanzu ya same ka gaskiya ba za kaji ba ka ji daɗin sana'a ba. So ina amfani da lema din sabida wasa yin akwai ruwa ko da ruwa ka fita zaka ɗan je wani aiki sharo siyan liftan ko milo sai ka fita da lima.

To jadawalin aikin mu ana fara aiki ƙarfe tara amma an zo takwas ana ɗan share share a shirya dai a buɗe, a goge, ku je gode a sona sannan a buɗe aiki ku kaciya zuwa wannan tara dai tara da minti goma za a fara buga aiki. Aiki in dai ba aiki to sai an cire aiki. In tare aiki za a yi aiki zuwa ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya. Ƙarfe ɗaya sai a tafi break can zuwa ƙarfe biyu sai a dawo sai a cigaba da aiki. Ƙarfe uku da minti arba'in da biyar sai a je yi sallah a dawo ran ƙarfe uku huɗu da minti goma sannan sai a rufe aiki ƙarfe biyar. Wasu ana rufe aiki tun ƙarfe huɗu ne saboda ba aiki ko kuma wai su uzirga ka.

To, ni dai ban gane ba, inde aiki ne zan ɗauka in dawo, inde wani abu ne zan buɗe gate din mu in shigo da shi. Gaskiya ban gane tambayan ba, amma dai inda za ka dawo da abu gida, ba matsala bane, za ka dawo da shi, inde siya-siya kai ne, za ka siya da yawa. Sannan ka zo inna zubawa a firiji ne ka zuba kuma aiki ne ka ɗauko, za ka ɗauko shi a jaka ne ka zo da shi a sirri kar mutane su gani.

Eh ina amfani da matashin wuya don ni ina yawan son kwanciya a ƙasa ina amfani dashi. Tun wata saa'in in ban yi amfani da shi ba kaina na Murdewa zan tashi wuya yayi ciwo da wuya mutum ya samu motsa wuya da kyau. So ina amfani da matashin wuya kuma wata saa'i barci in ba ka sa shi ba ba za ka ji daɗi ba gaskiya. Dun in kanka ya kwanta kamar yadda jikinka yake za ka dinga jin wani iri.

To, mu dai ba mu kunna kendir, duk muna da ƙwan wuta kuma akwai wuta a waya kuma an ba mu nepa akwai tochi. Kendir dai an san sai babu irin wayannan qbubuwanne ake amfani da shi kuma shi yana sa zafi kuma shi yana narkewa. Amma su wayan nan sai dai ka yi cajin su, ka canja batiri su za ka yi amfani da su yau da kullum. Amma shi kendir in ya cinye, ya cinye gena sai dai ka siya sabo.

To gaskiya gidanmu akwai bokatai da yawa. Kamar a ɗakinmu yanzu ba baho muke yin shi ba ko tiram. Muna amfani da bokati guda uku. Akwai ɗakin ɗan uwana shi ma yana amfani da bokati biyu. Ɗakin yayana ɗaya. Guda shida. Ɗakin babanmu ɗaya. Bakwai. Ɗakin kanuwana ɗaya. Takwas. Ɗakin mamanmu tara. Ɗakin kishiyar mamanmu goma. Sannan a cikin gida akwai bokatai huɗu. Muna amfana da bokati kusan goma sha huɗu kenan a gidanmu.

Eh gaskiya ina kallon inuwa na. Wata sa'i ina kallon shi kawai zan duba ingaya nake motsi, za ka wata sa'i da girma, wata sa'i ka yi, wata sa'i kana takawa. Kuma dai inuwar mutum kamar yanda muka sani yana nuna lokaci. A sassafen ka tashi inuwanka zai zama na a bayan ka. To a lokacin ne za ka gane eh tabbas safe muke. In yana ɗan motsi za ka ga yana motsi motsi har ya zo ya shiga ƙarƙashin ka. In ya shiga ƙarƙashin ka karfe goma sha biyu kenan, duk ranan yana saman kanka direct ne. Sannan zai fara komawa ta bayan ka, inuwanka zai fara zuwa ta gaban ka, yana miƙewa. Har dai inuwanya ya kai tsayin ka daidai a ƙasa, ƙarfe shida kenan kai ka san gashi gashi.

To muma muna fesa maganin sauro wata sa'i kuma muna amfani da net. Net ɗinnan yana ɗan taimako sosai da maganin sauro. Za mu bi shi da yamma muka dawo muka yi feshi sai mu ɗan fita mu je falo mu ci abinci zuwa dai takwas haka sai a zo a bubbude windana iska ya shiga kunna fanka. A shasshare wa ƴan su kyankyaso da suka faɗi sannan sai mu kwanta. Haka muke kare kanmu daga sauro kuma in mun kin iya fara jin zazzaɓi cizon sauro yana neman magani tun da wuri kafin ya kwantar da shi sosai.

To, ina zama ne, ina mika ƙafafuwa na. Bana son kulle ƙafafuwa, saboda zai min ciwo, kuma haɗe ƙafafuwa ko zama a kan ƙafafuwa. Amma dai ina son zama, in mike ƙafafuwa, saboda jini zai bi ƙafa, ba zaiyi ciwo ba. Haka na ke son yin zama.

Eh muna shukawa, muna ɗan shuka su tumatur, su ishen mangwaro a baya gidanmu, sannan muna ɗan shuka su atarugu, su gauta da ɗan yalo. Abun dai-dai zai yi a gida ba yawa ba sannan fulawa sannan me kuma shambo.

To, ni dai mai son yawan neman ilimi ne, so in akwai wani abu zan nema ilimi da kadaran shi domin samu ilimin da zai taimaka mun in samu abunda nake nema.

To, yafi son yanayin sanyi yaƙa. Yin yanayin zafin mutu yana aiki bazai ringa wannan ba. Amma yanayin sanyi in kasa wasu kayan zai tashe sanyin. Amma yanayin sanyi ba ji isirwa ba yunwa lokacin wuchewa da sauri ana aiki lafiya--lafiya amma lokacin zafi ba dadi.

Sosai ma, yaji ma ai im abinci ba yaji ba daɗi nake gaya ma, lab tara mata mai yawa. Kai muna son cin barkono, barkono mai zafi ai ƙanuwan mu ne ba ma gana ai. Se kace ruwan sanyi, indai yaji ya kai yaji shine ake dojewa. Amma dai wai wai ƙananun barkonon yaji haba dai. Mun ci, mun ci, mun ci shanboma mun ci a tarugu, a tarugun Kano ma ba mu ji zafi ba.

To ni dai wata sa'in ina kai abinci na wurin aiki. Ko in kana da wani can ji kaɗan je kantin ka ci abinci. Shinkafa da wake komai aka samu a zuba a ciki a cigaba da aiki. Amma dai na fi so in je da abinci na daga gida.

To da safe dai in mutum ya shirya zai fita shine zai kalla mirror sau ɗaya ne kokuma wata sa in sau biyu ne. Ka kadawo kuma zaka sake fita shine yake kallon madubi.

Eh ina iya tsallake igiya, tsallake igiya ba matsala bane muna yin shi lokacin namiji yara ya tsalle-tsalle-tsalle. Munayin skipping robe to yanci suke ce gaskiya muna tsallake igiya. Dani ina da tsayi, tsallake igiya ba matsala bane. Ina dogayen ƙafa ina tsalle kawai shaf shaf zai yi.

Eh gaskiya yana gyarawa dan saboda in ka shiga wajen duhu zai rage haske. In kana wajen haske zai ƙara haske dan saboda ciwon ido. Wata sa'i kuma kana so ka ƙara za ka iya ƙarawa da hannunka kuma za ka iya kashewa a lokaci a lokacin da ka je so.

To, ƙwari dai ba a tsoron shi. Bana dai so yana taɓa jikina kaman kyankyaso. Ƙwari ba abin tsoro bane, ƙanana abubuwa ne. So gaskiya ni dai bana jin tsoron ƙwari. Bana dai so na son taɓa jikina dan akwai ƙazanta, akwai irritating in ji turanci yana ɗan damun mutum. Shi ne ƙwari.

To abokan ciniki dole aka yi magana da su da tausasa da murya mai daɗi yanda za su gane sannan kuma ba lalle ba ne aka ce tun da su ne abokan ciniki ka zama dolodolo a kansu. In su kai abu ba daidai ba za ka gaya musu ka gyara musu. To abokan ciniki dai muna magana da su lamun lafiya domin a rabu lafiya a ci lafiya.

To, kayan marmari da nafi so sosai shine ayaba. Dan ayaba ina da daɗin ci, ina son shi sosai ba ƙanata ba. Zanyi ci shi da shinkafa, zanyi ci shi da spaghetti, inayi ci shi da komai. To, ka ga shi banana shi yana ciwa da komai kuma yana gyara jiki, yana ƙara ƙarfi, yana gyara nutrients.

Eh ina koyan yare kaman uku. Akwai Nufanci, akwai Baburanci, akwai Yarabanci. Ka san koyan yare yana da kyau sosai. Dan yana taimakawa a wayansu waje domin sanar, eh sanarwa da mutane magana kuma a waje ka ratso cika. To yana da kyau ka koyi yaren mutane sosai sosai.

To gaskiya lokacin da nake sanya belt, sai lokacin da nake sa jeans ne ko chinos ko wando da za'a sa da belt. Ba haka ba, ba kullum nake sa belt ba. Ko wadanda da lagwaji muke rikewa igiya kenan. Wadanda ake kamawa da belt da dai gaskiya kullum nake sa shi. Belt na ɗin kwaya daya ka samu ƙasa, zai rike wando a kwankwason ka da kyau. Don kar kaji wani waje ka faɗa da kunya, ka kasa kashewa, ka kasa rufewa don sabida baka sa belt ba.